Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da su ne cikin tsare tsaren da na shirya domin tafiyar da kasuwanci na. Ina tafiyar da kasuwanci na a kasuwa, ina zuwa da safe in tashi da yamma. Ina magana da su cikin lamana.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki kala kala a wurin aikinmu, muna amfani da mota na kai kawu nayin delivery da sauransu. Muna kuma amfani da ma'aikata wanda suke sarrafa injinan kayan aikin.